Eh muka tafi kasuwanci idan ya samu wasu lokutan, idan an tura mana kuɗaɗen kayayyakin na mutane zamu tafi wasu wurare, gidan wasu, a hannun mu zamuje mu samo musu nau'in wannan abubuwan manhajin da suke so na wannan kayayyakin. To wannan shine dalilin tafiyar mu zuwa kasuwa.

Eh gaskiya, abun da nake tunawa lokacin yarintar mutum. Irin nau'in yanayin mu'amaloli da ake yi na yarinta wanda yanxu da girma yanxu ba za'a iya yinsu ba to wasu abubuwa idan mutum yana tunawa. Har ma sai su rinƙa bashi dariya. To wannan shine abun da nakan iya tuna.

Ni na kan kunna tsarin batiri, musamman ma batirin waya na ya yi ƙasa, na ga sau la goma cikin ɗari zuwa ƙasa. Na kan kunna batiri saving saboda kula da, da sassauta yanayin na sauƙan caji da samun ya'ubuwa cikin sokewan lantarki.

Gaskiya ina zuwa aiki lokaci daidai. Bana yin jinkiri akan lokacin da aka sa na halartar wurin aikin. Saboda haka zai iya haifar da matsala sannan kuma zai haifar da rashin jituwa tsakanin yaran aiki sannan kuma shugabanin wurin aiki.

Lokacin da nake jin damuwa, gaskiya na kan yi shiru in zauna in natsu, sai in fara tunanowa da annabi. Mun fara yin salati a gare shi, mu fara zikiri ko karatu Kur'ani ko sallah. To haka in yana iya kwantar wa mutum wannan damuwa ɗaya taso mishi.

Eh, Alhamdulillah gaskiya abunda yake sani dariya idan nagani abunda ake rikici bai kai abunda bai kai ayi rikici akan ci ba kaman woni yanayi na mutane wanda akan mutum yana tayar da hankali ko fitina akan abunda bai kai adamu da ci ba.

Eh mu kan ba da idan an nema amma in ba a nema ba. Mutum ba ya ba da ba'in kuma an neman ma idan ya ba da yana iya yi wa ƙarɓa ko kuma yi watsi da shi. Duba dai na fahimta idan zai iya yi wa daga shi abun dai kawo dai dai ne amma su wanda yayi bama su yi ba dai dai yayi ba.

Eh gaskiya burin kowane ma'aikaci kaiwa ƙololuwan daraja a wannan aikin da yake yi. Wannan yana tunanin wuce burin kowane ma'aikaci ba dan nama dai. Wannan ehn gaskiya shine buri na mutum akan abun da yake yi yakai ƙololuwan mataki.

Eh gaskiya ba ma zubar da shara a kusa da inda jama'a suke, ko acikin gida zamu je musamu wani guri ne da aka killace na musamman domin zuba wannan sharan. Sai mu je mu zubashu a wannan gurin, don gudun haifar da sauro sannan kuma da cutarawa ma mutane.

Eh alhamdulillahi gaskiya nakan sanya tabarau musamman ma lokacin iska. Saboda idan mutum ba mota yake da shi ba yana yawan yawo a ƙafa ko a mashin to haka yana da buƙatuwa akan ya sa tabarau saboda haka zai riga kare mashi ƙura da yake ko ƙarin shiga mashi ido.

Umm, gaskiya lokacin sallah, na kusa rana kun sallah, alhamdulillah wannan lokutan suna mun daɗi saboda Allah ya jawo kwana ya kawo mutum har zuwa cikin shekara, sannan kuma dasaura abubuwan da suka faru a cikin wannan shekara.

Gaskiya bayan mutum ya gama jigila na aiki na wahalce wahalce dole yadan samu lokaci, in da zai samu ya ɗan huta sabo da jiki da jiki da jini. Ba'a takura ma jiki ɗari bisa ɗari, hakan zai iya zamarwa cutuwa ma lafiyan mutum.

Eh, alhamdulillah, gaskiya lokaci bayar lokaci. Ba ma a ce kullum, kullum ba. Wani lokaci nan samu ina furi, ina amfani da wannan daman. Dandanan na share don guri ya yi haske kuma ya yi kyau a samu nishaɗi.

A gaskiya na kan yi amfani da nets ɗin sauro saboda yin hakan zai iya ba mutum kariya daga zuwan cizon sauro zuwa jikin shi. Domin in ba net ɗin, hakan zai sa su rinƙa samun dama da rat. Su rinƙa sauka a jikinka suna cizon ka har suma illa na malaria.

In gaskiya duk san da suka shigo, ina ganin notification zan je in duba saboda bakasan me ne ne ake tuntuban ka akan shi ba. Yana iya yiwa muhimmin wani abu ne, to ka ga idan kai shiru ka share, baka je ka duba ba, hakan zai iya haifar da matsala ba tare da ka sani ba.

Eh gaskiya. Ko wane rana, ba ni da wani rana na hutu domin muba'a yadda mana don mu ware wani rana ba muce wannan shine ranar da ba za mu je kasuwa ba. Wannan shine ranar da za mu je kasuwa. To shiyasa ko wane rana in dai ba rashin lafiya ba, ba zai hana ni fita zuwa aiki.

WhatsApp, Facebook, TikTok gaskiya Instagram wannan sune kafafen sada zumunta na application wanda na fi amfani da su da Gmail lokuta da dama na fi amfani da su gaskiya wa'innan dai ɗin nan.